Kana a iya duba lambar QR. Wannan tambayan ta bani dariya kuma ta bani mamaci. A duba lambar, duba lambar RR, QR, ah, da kowane mutum wanda yake amfani da waya Android kuma wacce waya mai ƙwaƙwalwa. Abune mai sauƙi ai wannan. Ina iya duba lambar QR saboda idan aka ce QR ana nufin wani, eh wani code ne wanda mutum idan ya ɗaukye shi, idan ya duba wannan lambar QR ɗin zai ga wani saƙo wanda yake cikin wannan QR code ɗin nan. Misali, yanzu idan mutum ya siya abu yana so ya tantance ingancin wannan abun nan, to zai iya duba lambar QR ɗin nan. Idan ya duba lambar QR ɗin nan, idan har abu mai kyau ne, sannan abu ba kwafi ba ne ba wato ba jabu ba ne ba, to mutum zai iya ganewa ta hanyar duba lambar, lambar QR. Saboda haka ina iya lambar, ina iya duba lambar QR musamman a wayata saboda ita wayata ma ta zo da abin da ake duba lambar QR ɗin ne. Wannan kenan.

Me kake shirin yi a ƙarshen mako? Ƙarshen mako shine ranar Asabar kenan mako. Zuwa ƙarshen mako na san lokacin da mun gama--

Sau nawa kake share ɗakin ka? Eh, sau nawa nake share ɗaki na? Ranar tambayin da zai tafi mini wani bambarai, kuma ta bani dariya kuma ta bani mamaki. Ai share ɗaki ba wai soɗe kawai ne ke yi wa. Ina share ɗaki na sau da yawa, tun daga can sau biyu, sau uku ya danganta da girman ɗakin. Kamada ɗaki na a kunne ina share shi, nan kuma a wata rana, ko da rana maman soɗe ma baki share shi ba. Sai dai, har misali yayi datti, sau dayawa na share ɗakin haka wai sau biyu ko sau uku. Saboda haka share ɗaki ba wai sau nawa bane da, kawai zai yi a cikin wani lokaci. Idan ɗakin yake da tsada, mutum zai yi share ne, ko da a ce ma ya share ɗin idan ya ƙare datti, mutum zai iya ƙara share wancan ɗakin nashi. Saboda haka ina iya na share ɗaki sau biyu, sau uku, sau huɗu, sau biyar. Ya danganta da kawai da yanayin da ɗakin yayi datti wannan shi ne.